Kana iya jefa dutse nesa. A da a yaranta mutum yana iya jefa dutse nesa amma yanzu gaskiya ka san jifa tana da wahala saboda ko da yaushe ne mutum yake iya jefa dutse nesa ba. Ka gane? Amma har yanzu akwai waɗanda suna iya jefa dutse nesa. To hannu yana sagewa ne kuma yanzu in dai ba wai na Olympics ba kamar a wasanni na wannan javelin ɗin, mutum ai wasan jefa sanda da dutse mutum ai ba zai ƙoƙari sai ya jefa dutse wani nesa nesa ba. Koɗan yana ne ka jefa dutse ya tafi ka yi ƙoƙari tunda jefa ma ba abu ne da kowa yake da buƙatar sai ya yi shi ko da yaushe ba. Amma dai duk da haka, akan ɗan iya jefa dutse, wasan jefa jefe kuma tana da abun nan a yaranta. Dukan wani yaro yana da ƙoƙarin wasan jefa jefe dai to amma yana da kuma matsaloli saboda za ka jefa wani ido ko a kai ko fuska da sauransu dai. Amma jefa dutse yanzu bazan iya cewa saboda na dade ban yi jefa ba. Ballantana na sani.

Wane irin fim kake son kallo? So ina kallon fina-finai da yawa. Ina kallon fim ɗin da suke ana action sosai. Ina son kallon fim ɗin da ake kaman adventure ke nan. So gaskiya, su ne kalan fina-finan da na fi son kallo. Kuma ina kallon fim ɗin Hausa sosai, wanda ake nuna yanayin zamantakewar rayuwa. Sannan kuma ina kallon fasarar India. Amma kuma kaga akwai fim wanda ake cewa wasan, wasan kambunan mulki. So ina son kallon, na kalle shi wannan tun daga zangon farko har zuwa zango na bakwai. So gaskiya ina son kallon fina-finai sosai, sosai. Don ina son fina-finai masu dogon zango sun fi daɗin kallo a gaskiya. Kaga kamar yanzu fina-finan mara ake a Hausa kaman su "Kwana casa'in", "Gidan badamasi", duka fina-finai ne, fim ne da nake son kallon su sosai. A haka akwai fim ɗin gidan badamasi. Shi ana fim ɗin yane Alhaji ne mai kuɗi sosai da kuma yaran shi. Amma kuma shi baya son ba su kuɗi. So suna son Alhaji ya mutu. Shi kuma Alhaji ya ƙi mutuwa. Sannan kaga ina kallon fim ɗin a duniya. Shi kuma yanayin zamantakewan duniya, yanayin yadda zamba cikin aminci ta zama ruwan dare, yanayin cuta da sauransu. So duka wa'inan fina-finai ne da ni nake son kallon su sosai gaskiya. So ina son kallo, ina kallo dai sosai gaskiya sosai.

Ina kake son ciyar da hutu? To, ni da na fi son ciyar da hutu na a, in ɗibi iyalina da matata da ƴaƴana mu tafi musamman hutun ƙarshen shekara, wannan hutun da ake bada wa ta shekara, zaka gaya zo ya haɗu da hutun Kirsimeti. To irin wannan hutun ne nake so da ni da matata da iyalina mu bar gari. So a nan ne muke yawo sosai, mu tafi can wurin, mu tafi can wurin duka dai hutun mu ne. Me yi wannan abun me irin, shine da irin hutun na fi son ciyar da hutu. Kuma na fi jin daɗin hutu cikin iyalina gaskiya da su al'ummata. To shine yanayin hutun da nake son ciyarwa. Amma ka kamar yanayin hutu kowa akwai yanayin hutun da yake so. So idan ka ɗebi iyalanka kuka fita, zaka ga abincin da kuke ci, abincin ne da kuke siya ba wanda kuke dafawa ba. Like hutun dai yana da daɗi saboda kowa zakaga bawa ni aiki a kanka sosai. Dama kuma muna tara kuɗi gaskiya in zamu tafi wannan hutun duk ƙarshen shekara, a zamu ɗebi duka gidan mu tafi, mu je mu zauna. Kaman mun tafi yawon hutawa ne da shakatawa da jin daɗi. To gaskiya a haka muke ciyar da hutun mu. Dan haka idan hutun nan yazo dama hutun ƙarshen shekara da ake yi, shiryawa muke da ni da matata duka za mu ɗauki wannan hutun. To sai kuma hutun da gwamnati take bayarwa na ƙarshen shekara saboda bikin Kirsimeti da sauransu. Duka sai mu haɗa da hutun mu gaba ɗaya. Su kuma ƴaƴan mu dama lokacin ana hutun makaranta sai mu fita. Ba mu a wancan garin, ba mu a wancan garin kuma duk shekara haka muke yi. Muka ƙirƙiro kalan wannan hutun da muke cinyewa. Kuma shi wannan hutun yana da daɗi gaskiya saboda yana ƙara muku dangon soyayya, yana ƙara muku tausayin juna, shakuwa da shauki. To haka muke kalan waɗannan hutun gaskiya. To haka dai muke cinye hutun mu. Ba san ko wane, ko wane yanayin da yake ciyar da hutun shi. Saboda ni na fi son hutun waje gaskiya. Hutun da ake yawo ba wai hutun cikin gida kullum kana zaune bakan.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Wannan tambayan tambaya ce mai mahimmanci. Saboda shi idan ba ka rubuta yanda kake kashe kuɗi ba ma iya kuɗin aiki ba. To za ka ga, za ka yi ta kashe kuɗi ba gaira ba dalili. Sai ga kana ta aiki ba kama san inda kuɗinka yake tafiya ba. To, dan haka shi rubuta yanda kake kashe kuɗi gaskiya abu ne muhimmi, abu ne kuma da zai taimake ka a rayuwa ma gaba ɗaya. So ni dai gaskiya ne yanda nake kashe kuɗina ina rubuta su. Kuma idan kuɗi ne da na samu a kan aiki, kana aiki to ina rubuta na samu kaza na yi kaza. Idan kuma kuɗi ne da ya sami sa wani abun shima ina rubuta wa ko da yau shi. Saboda ta haka ne kake iya bambance kuɗin da ka samu duka duk karshen wata sai ka tsaya ka duba ka gani. A ina ne kuɗinka ya fi tafiya? Yes, ka fi siyan kaza kaza, a akuku kaza ka fi kashe wa. Mene ne za ka gyara? Mene ne ba za ka gyara ba? To ta haka in ka zauna sai kaga ka fitar da wani yanayi da kasancewa. Duk wani abu da ka yi, ka san yadda kuɗinka, inda kuɗinka ke zuwa. Ka san in ka nasu kayi wani abu kaza zaka rage. Ta haka nake rubuta gaskiya yanda nake kashe kuɗin aikina. Gaskiya ba wai ni kawai ina kashe kuɗi ina rayuwa daka ba tunani ba lissafi ba kawai sai in ta kashe kuɗi, inyi ta kashe kuɗi. A'a, ina rubuta yanda kuɗin nake kashe kashen kuɗina gaskiya ina rubuta wa. Saboda ita rayuwan dole sai da lissafi. Rayuwan nan ɗan lissafi ne. To dole ka dinga rubuta yanda kuɗinka ke tafiya da abubuwan da kake wurin kashe kuɗinka. So ina rubuta kuɗin kashe aiki sosai sosai.

Wane ƙofofin watsa labarai kake amfani dasu? To, ƙofofin watsa labarai suna da yawa. Kaga akwai kamar BBC Hausa, akwai BBC Turanci, akwai Muryan Amurka, akwai Aljazeera. Duka waɗannan ƙofofin watsa labarai ne na duniya. Sannan kuma a nan cikin gida muna da Alheriyya Radiyo, muna da gidan talabijin na NTA. To muna da ƙofofi da hanyoyin watsa labarai da yawa. To amma waɗanda nafi amfani dasu sune radiyo. Ban cika kallon talabijin ba saboda bani da lokaci. Radiyo kuwa kana aiyukan ka ne kuma kana sauraron radiyo, kana sauraron watsa labarai. Sannan akwai ƙofofin sadarwa sada zumunta kamar su TikTok da ake yi da Facebook. Duka hanyoyi ne da ake wasa labarai. To sai dai kuma hanyoyin watsa labarai dole kaji ka yi taka tsantsa saboda an riga an gurɓata hanyoyin watsa labarai. Saboda ka ga akwai yanzu kowa zai iya zuwa kawai ya hau kafar sadarwa ya watsa labari ko na gaskiya ko na ƙarya. So dole ka dinga tantance labarin da yake zuwa maka. Labari, sahihin labari, ingantaccen labari ta yanda dai zaka kasance da abubuwa. To shine dai kawai banbanci. Amma duka wasu hanyoyin watsa labarai ana amfani dasu sama sama sai dai kawai ba kowace hanya watsa labari ne kuma nake amfani da ita yau da kullum ba. Akwai hanyar watsa labaran da zaka ga sai dai inda lili ya yazo sai ka hau ka duba. Akwai kuma wacce ko da yaushe kana amfani, amfani da ita. To wannan shine dai banbancin da yayi abin ina fahimci tambayan. To don haka ƙofofin watsa labarin gaskiya suna da yawa kuma amfani dasu ma, hanyoyin amfani dasu yana da yawa. Kuma kai ma ka ga hanyoyin da kai ma za ka iya watsa naka labari. Ka watsa labarin gaskiya ko ɗaya na ƙarya. Yanzu misali, satin nan a Kano wani abu ya faru. Wani mata, wani ya je ya shiga gida ya kashe mata da 'ya'yanta wurin su bakwai. Duka ya kashe su. To labari sai ya fito. An watsa labari a kafar sadarwa ta Facebook cewa sun gudu. Ya je da shi ma aka jana'iza. 'Yan sanda sun kamo shi. Shi kuma wani ya fito ana hira da shi. Shi ma a kafar wasa labari ya ce wai ba su gudu ba, shi ya kama su kaza kaza ka. To ka ga hanyoyin watsa labaran ne dole a ciki ɗaya ƙarya ne ɗaya gaskiya. To yanzu kuma yau da safe nake kallon wani amma still kamar sadarwa suna cewa an kama waɗanda suka yi ƙaryan cewa su suka kama su 'yan unguwa da hannunsu. To ka ga kenan to shi ya sa hanyoyin watsa labarai yanzu kawai labarai ba ka ma san wane labari ne sahihi ba wane labari ne ba sahihi ba. An dinga wasa da ana raina ma mutane hankali. To ka ga duk irin waɗannan hanyoyin dole mutum ya yi taka tsantsanyi kula da labarin da yake zuwa. Ka gane? Saboda haka mu ma anan aka ce za a yi jumri. Haka zuwa aka ce ƙarya ne. Haka zuwa. So irin duka abubuwan ka ga kafar hanyoyin watsa labarai abubuwa ne mai hatsari saboda suna watsa labarai. Sabga ne da sai ka bi a hankali saboda ka san wane labari ne mai kyau wanne ne kuma ba mai kyau. Wanne ne na gaskiya wanne ne kuma ingantacce.

Kana fatan samun cinyawa? To, ai Bahaushe ya gama wata magana. Ya ce in ka ji kira samu ne. Toh kuma duk inda ake ce samu yo zaka ga abune da yake da alfahnu abune da zai amfane ka. Idan abu ba mai alfanu ba ne, ba za a ce samu ba, sai dai a ce rashi. Ka gane? To, dan haka. Ina fatan samun cinyawa gaskiya kuma fata ma sosai. Dan ina sarai mu samu saboda a duk inda ka je an ce za ka samu abu, so za ka je kayi iya ƙokarin ka. Duk abin da ake buƙata na neman cika ƙa'ida ko neman samun dalili ko sanadi. Za ka je ka yi iya abin da za ka iya domin ganin cewa kai ma ka shiga cikin waɗanda suka samu wannan abu. To, balatanama kuma cinyawa. Ka gani? Toh mana fatan za mu yi ƙoƙarin mu, mu samo gaskiya. Ina fatan samun cinyawa sosai. Thou kasan shi samun akwai wadanda basu damu ba da wai me zasu samu akwai wadanda basu damu bah akwai wadanda sun damu amma duk wani abu da za ka samu ne abin da na fahimta, indai hanyar alkairi ne ba wai hanya da gurbatacciyar hanya ba komai dai kawai ka tsaftace. Amma indai hanya ta azziki ne, so zanyi kokarin abin da zanyi naga na samu. Na samu wannan cinyawa. So gaskiya ina fatan naga na samu cinyawa sosai, sosai gaskiya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To wannan tambaya ce mai kyau domin lokacin da kake zuwa kasuwa ta danganta gaskiya. Ita in ka je kasuwa da wuri, ka natsa da wuri, ka kasa kayanka da wuri to zaka iya sayarwa da wuri. Idan kuma ba ka je kasuwa da wuri ba, ka je kasuwa latti, ta yiwu kafin ma ka fito wasu sun sayar da kayansu. To ka gan, to haka ne ina zuwa kasuwa da wuri. Ina fita kasuwa ƙarfe tara muke fita gida. Ƙarfe tara da rabi na kai kasuwa. Ƙarfe goma na gama shishshirya kayana, nayi shara, nayi komai, sai in jira, in fara sayar da kayana. To ka ga wannan shine lokacin da ni nake zuwa kasuwa, lokacin kuma da nake ta kuma har tashi ma ina tashi kaman ƙarfe bakwai ko bakwai da rabi na yamma. Shine lokacin tashina daga kasuwa saboda kowa yana buƙatan samun abubuwa na alheri gaskiya da alfanu. To wannan shine dai tsari na da kuma plan dina akan kasuwa. Lokacin zuwa kasuwa da kuma lokacin tashi na kasuwa saboda kowa yana son ya sayar da kayanshi da wuri saboda ana neman kuɗi, ana neman a rufa ma ka yi asiri ko ba haka ba ne? To wannan shine dai lokacin kasuwa da kuma lokacin tashi kasuwa. Shi kuma yayana ma da ke yafi ni himma. Kaga shi yana zuwa kasuwa ƙarfe takwas da rabi zuwa tara ya fito. To banbanci na da shi ne minti talatin wurin fitowa kasuwa gaskiya. To wannan dai shine dai takaitaccen bayani akan lokacin zuwa kasuwa. Kuma kaga musamman kasuwar mu saboda ne shagona ina sayar da kaya masarufi ne, kayan hatsi, kayan abinci shine. In ka zo za ka saya man gyada da manja a kasuwar mu. Za ka saya tumaturi amma idan na leda ne. Za ka siyi shinkafa da wake, ah ɗanye amma muna sayar da alkama, rogo, semovita da duka waɗannan abubuwa. Abubuwa ne da mu muke siyarwa a namu kasuwan. To ka ga yana buƙatan ka fita da wuri. Kuma cinikin kasuwar mu yawanci ƙara tana fara daga kaman ƙarfe goma nan zuwa sha ɗaya za a fara sai har zuwa sha biyu. To idan ƙarfe ɗaya ta yi kuma za'a ɗin sissiya kaɗan zuwa ƙarfe biyu. To ƙarfe biyu kuma zaka an gama ciniki a kasuwar mu. To sai ko bayan sallar la'asar, kaman ƙarfe huɗu kenan. To nan ne kuma za ka ga mutane sun ci gaba da zuwa sayan kasuwa saboda za a je adaddafa abincin dare. To wannan shi ne dai abin da ke faruwa a kasuwar mu yau da kullum. To wannan shi ne lokacin fitana kasuwa, lokacin da nake zuwa kasuwa da lokacin da nake dawowa.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To ka ga wannan tambaya tambaya ce mai kyau saboda kowa da ka gani akwai abin da yake fa shine mai muhimmanci a wurin shi akwai kuma abin da yafi wani muhimmanci a wurin shi. To don haka tsarawa za ka tsara ne. Ina tsara abubuwa ne kashi uku, mai muhimmanci, mafi muhimmanci, dai dai dai dai. To ka ga mai muhimmanci abu shine wanda yafi kowanne zama muhimmi. To, okay mai muhimmanci kai shine abu ɗan tsakiya haka sai kuma mafi muhimmanci wanda shi kuma shine yafi kowanne zama muhimmin muhimmin cewa a yi shi to sai kuma dai dai dai dai. To idan na tsara abubuwa na kashi uku haka to abun da nake yi na gaba shine duk abubuwan da zan yi sai in tsara su a kasa uku nan, sai inganto. A nan ne nake banbance abu kaza shi yafi komi muhimmanci na yi. Abu kaza shi ne mai na tsakiya tsakiya. Abu kaza shi ne kuma yana da dai da muhimmanci bai kai wancan ba. To idan ka tsara abubuwan ka a haka kaman dai ni da nake tsara abubuwa na a haka, to zaka ga lafiya lafiya ba ka da wani matsala. Ba za ka ji wai ka manta wani abu yana da matuƙar muhimmanci ka kasa yin shi ba ka yi shi duk ba za ka samu wannan matsalan ba saboda dama abubuwan ka kai a tsare yake. Ka gane? Assalamualaikum. Idan kuma ka ce ba za ka tsara abubuwan ka haka ba so dole za ka dinga samun ɗan matsaloli. Zaka ɗan dinga samun matsaloli a hankali a kai a kai saboda ka manta wani abun ba ka yi shi ba. A'a ka zane a'a haka haka dai. To don haka ni dai wannan ita ce hanyar da nake bi wurin tsara abubuwa na wurin ganin na cimmu su. Mai muhimmanci, mafi muhimmanci. A'a. Ɗan dai dai dai dai dai. So a haka za ka ga ba ka da wata matsala wurin gudanar da abubuwan ka. Da ma tsarin kashi uku ne duka abubuwa da nake yi ni ina tsara su kashi uku ne. To a nan nake fahimtan abu kaza ne ya kamata na fi ba muhimmanci abu kaza ne sannan kuma yawancin yanda nike tsarashi abun da illan shi yana da babban illa a gare ni ko a gare daga game da rayuwata ko game da wani nawa. To shine yafi kowanne muhimmanci. Ya za ayi na kiyaye shi. Haka nake banbantawa. Abun kuma da amfanuwa ne amma amfanuwan shi bai kai can maƙurar amfani ba kuma amfanin shi maybe ba zai shafi wasu cutarwa ba zai shafi wani ba. Wanda to hakan nake tsara.

Wane gidan abinci kake fi so? To abinci dai na farko abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwa. Shi abinci duk wanda ka ga yana rayuwa to yana ci, yana sha, yana fitsari yana kashi. Dan haka ina matuƙar son abinci. So abincin da kuma na fi so a gidan abinci shine gidan abincin da sukeyin namu traditional abincin mu na gargajiya. So shine gidan abincin da na fi so. Abincin Afrika. Wannan za ka ga in kaje za ka samu tuwon ka, za ka samu shinkafa da wake. Shi tuwo wani abinci ne na gargajiya. Abincin wanda ake yin shi da, wanda ake yin shi da garin masara a niƙa shi sai ya zama kaman fulawa. In ya zama gari sai a zo a zuba shi a tuƙa shi. To wannan abinci ne namu ake yin shi da miyan kuka ko miyan kuɓewa ko kuma miyan taushe. Za ka iya cin shi da kowanne. So wannan abincin yana da masifan daɗi, yana da matuƙar daɗi sannan kuma yana da lafika-- taimako wurin ƙara lafiya. Sannan kuma ka ga a cikin nau'ika na abinci wanda na fi so shine akwai ka ga kaman a nan akwai wani gidan abinci da ake ce ma Usamaniya. Akwai kuma wani gidan abinci da ake ce mai tukunyan gwari. So duka abinci ne suna yin abinci mai lafiya, mai gyara jiki mai kuma sa maka ƙarfi da kuzari. Ka gane? So waɗannan su ne nau'ika na abinci. Shinkafa da wake kuma abinci ne wanda ake yin shi nomal shinkafa da kuma dafaffen wake. Shi kuma wake za a haɗa shi sai ka sa mai ko yaji. So duka waɗannan abinci ne nau'ika na abinci ne da mu muka saba ci tun ma tasowan mu. Kuma abinci ne da yake taimakon mu, ya taimake mu muka ginu muka zama har yanzu muke da ƙwari a jikin mu. So gaskiya nau'uka ne na abinci masu daɗi. Nau'ika ne na abinci masu lafiya da ƙara kuzari. So abinci kala kala ne. Kuma ka ga ba ma bahaushe ba ko bature ya faɗa. Yana yin abincin da kake ci, yana yin ƙarfin ka, yana yin lafiyar ka yana yin kuma kuzarin da za ka yi gaskiya. So waɗannan dai su ne dai abun da zan iya cewa game da abinci. Wannan shi ne nau'ika na abinci da muka fi ci. Abinci kuma da muka fi son ci saboda daɗin shi da lafiyan shi.

Wane irin nama kake fi so? To nama kaga kala kala ne. Akwai farin nama akwai jan nama. Farin nama shine naman tsuntsaye kamar naman kaza, nama na talo-talo, nama na kamar waɗannan abubuwan dai su nama agwagwa haka. Su ne fararen nama. To sun fi daɗi, sun fi lafiya saboda in kana cin su zaka dinga jin su sala sala kake tauna su da sauran su. Akwai jan nama kuma. Jan nama shine nama na rago ko saniya ko jimina da sauran su. To shi jan nama gaskiya bai kai farin nama daɗi ba bai kuma kai farin nama daraja ba. To amma kuma a cikinsu kaga kamar rago, naman rago yana da matuƙar daɗi da muhimmanci. Naman rago zaka ji daɗin shi yafi ko-- ajan nama yafi kowane nama daɗi. Naman rago kenan. So, don haka ajan nama naman da na fi kowanne so shine naman rago, naman rago. Amma a farin nama kuma wa naman da nafi kowanne so nafi kowane nama jin daɗin shi shine naman kaza. Saboda naman kaza, kai zaka ga ko dama mutum tsufa yayi an hana shi cin nama saboda yana riƙe mai gwiwo dinnan. To zaka ga saboda shi fin san daɗin so na daɗin naman kaza, zaka ga za a ce mutum ya cigaba da cin naman kaza kaɗada ya ci fatan. So gaskiya abin da nafi so shine, ah, jan nama na fi son ragon naman rago. A kuma farin nama nafi son naman kaza. Amma in zaka hada abin ajimillance, farin nama kowane farin nama da ka sani yafi min jan nama ko wane jan nama in banda rago daɗi. So wannan shine nau'ikan na nama da ni nafi so, nafi jin daɗi. Kuma bani ba, duka mutane nan ma in zaku tattauna da sauransu zaka ga anfi son shi jan na-- farin nama ɗin. Saboda yafi lafiya, yafi daɗi, yafi-- saboda duka dai abin da ma dai zaka iya furtawa ka faɗa to shi farin nama ya fi shi. So wannan shine nau'i na nama da mu muke so. Shine nau'i na nama da muke da nake fi so nafi buƙata nafi jin daɗin in ci shi idan buƙata haka ta taso. Amma fa ina son nama sosai. Ina so nafi so na ci nama a kan ma naci abinci gaskiya.

Nawa botiki kuke da su a gida? So wannan tambayan za ka iya juya ta ka ce botiki nawa kuke da su a gida? A Hausa duk daidai ne. So gaskiya botiki a gida akwai manya, kaga akwai botikin aiki. Muna da botikin aiki guda uku. Su na ake aikace aikacen yin abinci, ɗiban ruwa da sauransu. Sannan kuma muna bu da botiki wanda shi kuma wanka ake da shi. So muna buɗe botiki waɗanda muke wanka da su guda biyu. Kaga idan ka haɗa botiki biyar kenan. Su kuma waɗannan da su ake yin wanka, da su ake ɗiban ruwa da ake wanke bayi, da su ake yin sauran dai abun da ya shafi bayika, abubuwan da ya shafi wasu tsafta dai bayika da sauransu na cikin gida kenan na gida. To sannan kuma muna da ƙananan botiki wanda ake kai niƙa a gida idan za'a yi abinci kaman wake ko masara ko dai wani abu da ake buƙatan a ce an yi wani abu. So shi kuma da waɗannan ƙananan botikai ne muke kai niƙa. Su ma duka na abinci ne. Su kuma waɗannan muna da su guda biyu sai kuma baho daya. Kaga in ka haɗa za ka iya cewa guda uku kenan. So waɗannan su ne dai gaskiya abubuwan da zan ce mu muna amfani da su botike botike da sauran ayyuka a gida. So in ka haɗa ka ga muna da botiki kenan guda takwas a gidanmu. Ka gane? To waɗannan su ne bokitan da muke aiki da su a cikin gida. Kowanne akwai ɓarayin shi. Musamman ka ga shi botikin abinci ba'a haɗa shi da botikin wa bayi, wanka ko wanki. Yawwa botikin da muke wanke bayi da wanka da su, su waɗannan botikin da kuma su muke wanka, da su kuma muke wanke wanke kayanmu. Tunda ka ga mu ba mu da turawa ne, ba turawa ne da muke da injin wanke kaya ba. Da hannu muke wanke abubuwanmu. To gaskiya dai waɗannan su ne abubuwan da muke aikace aikacen mu da su gaskiya. Tun da ka ga mu ba mu da turawa ne, ba turawa ne da muke da injin wanke kaya ba. So kakan ka haɗa dai muna buɗe botiki guda takwas kenan. To botikin mu guda takwas a gida waɗanda muke aikace aikacen abubuwan mu da su guda takwas kenan.

Wane irin wasa kakefi so? To gaskiya ni a wasanni kalan wasan da nafi so shine ƙwallon ƙafa. Saboda ƙwallon ƙafa ka ga abu ne da yake ɗaukan hankali, yake cinye lokaci sannan kuma haɗe da motsa jiki. Saboda za ka ga kuna buƙatan mutum goma sha ɗaya a kowane ɓangare. So in kuka haɗa da gololin ku da komai a ƙwallon wasa na ƙwallon ƙafa, kuna da mutum ashirin da biyu. To a ciki kuna buƙatan shi kuma alƙalin wasa mai hura ussar ke nan. Kaga mutum ashirin da uku. To sannan kuma kuna buƙatan coach wayanda masu baku umarni. Kaga guda biyu. Kowane ɓarayi mutum ɗaya ɗaya. Kaga mutum ashirin da biyar kenan ƙaranci. To sannan akwai yan kallo, akwai wani nishaɗi. So gaskiya wannan shine wasan da nafi so. Shine babban dalilin da yasa a wasanni nafi son ƙwallon ƙafa a wasanni. Shine kalan wasan da ni nafi so, nafi gani. Sannan ka ga idan kuma kana ƙwallon ƙafa to za ka ga ka ma huta da motsa jiki. Kaga in ba haka ba kana buƙatan duk sati ka fita, ka yi gudu, ka sha wahala, ka yi sauransu kuma ba wani nishaɗi a ciki. To amma idan kana ƙwallon ƙafa to wannan wasa ne wacce take haɗe da motsa jikinka. Zai zama kana da ƙarfi, kana da lafiya, kana jijjiga jiki, kana duka abubuwa dai haka. To wannan shine kalan wasan da ni nafi so gaskiya. Shine wasan da ya fi burge ni. Saboda wasa ne wanda yake haɗe da motsa jiki da kuma ba nishaɗi sannan kuma ita wasa ta ƙwallo kana kallonta. Wasa ce wacce kai ba za ka iya ba zai zama kai kaɗai bane. Dole sai ka nishaɗantar da wasu. Ka gani? To ya shine dalilin da yasa yana wasan da ni nafi so a cikin wasanni gaskiya. Wasan ƙwallon ƙafa saboda za ka nishaɗantar da mutane da yawa sannan za ka motsa jiki. Musamman kuma aka ce an sa gasa a cikin wasan. Gasa ko kofi ko kuɗi. Kaga akwai wani wasa da aka yi a nan ba daɗewa wata mata, Barista Aisha ta saka. Wasa ne na ƙwallon ƙafa wanda tim, ɓangare, ɓangare, ɓangare wurin goma suka buga wannan wasa ta ƙwallon ƙafa. To a ɓangare goman nan kuma za ka ga mutum ashirin da biyar biyar so goma in ka lissafa mutum ɗari biyu da hamsin. Banda mu yan kallo, banda waɗanda alƙalin wasa da sauransu. To ka gani? To wasa ce wacce za ka nishaɗantu kuma sannan ana samun kuɗi. Dan ta sa kuɗi ya kai naira dubu ɗari biyu waɗanda suka zo na farko a wannan wasan. To kuma an sami kyaututtuka. So wasa ne za ka ga tana da amfani sosai. Ka nishaɗantar da kanka, ka nishaɗantar da wasu, ka taimaki kanka, ka taimaki wasu sannan kuma ga motsa jiki. Kuma shi motsa jiki ka ga abu ne da yake bada lafiya. To wannan shine gaskiya wasan ƙwallon ƙafa tafi nafi son ta gaskiya. Tafi burge ni, tafi bani nishaɗi a cikin wasanni gaba ɗaya.

Kana sanya safa kullum? Ba zan ce kullum ba. Lokacin sanyi ina saka safa. Lokacin da ba lokacin sanyi ba kuma, ba na saka safa ba. Saboda ka san ita safa ne tana damuna musamman idan zan kwanta bacci. To kuma safa kaga kala biyu ne. Akwai safa da ake sata a ƙafa, akwai safa da ake sata kuma a hannu. So lokacin sanyi duka safuffukan nan ina sa su kowanne. Amma lokacin kuma da ba lokacin sanyi ba gaskiya ba na saka safa a ƙafa gaskiya bana ma saka ta hannu. So ba kullum ba ke nan. Kaga zan iya cewa idan ana sanyi so za ka iya cewa ina saka safa kullum kullum. Idan kuwa ba a sanyi ba na saka safa kullum. Amma lokacin sanyi ka san safan ma a ko wace iya gwiwar ƙafa take tsayawa, a ko wace kuma tana zuwa har kan sandan ƙafa guguwa. So lokacin sanyi gaskiya doguwar safa nake sawa wacce za ka ga ta kawo maka ma har cinya. So irin wannan safan nake sakawa idan lokacin sanyi ne kullum kullum ke nan. Idan kuma lokacin da muke makaranta ne, zaka ko da sanyi ko ba sanyi ba za ka iya saka wannan safa ya ƙarama ba. Dole sai ta zo ta darfade ɗan wancan gaɓan gun sandan ƙafan gaɓan tafin ƙafa amma kuma ba za ta kayi gwiwa ba. So ita wannan lokacin, lokacin muna makaranta kullum kullum ko da sanyi ko ba sanyi kullum sai ka saka safa. Haka muka yi makarantar mu na firamari, haka muka zo muka yi makaranta na sakandire to haka muka gama. So bayan mun gama sai ya zama na yanzu kuma kana da zaɓi. Ko ka saka safa kullum ko kuma ka ƙi saka safa kullum. Wanan duka ya danganta. In kana jin sanyi ka saka ta taimake ka, ka wurin kare ka saboda sanyi. Idan kuwa ba ka jin wannan za ka iya zuwa ka cigaba da al'amuran ka ba sai ka saka safa ba. Ita kuma lokacin muna makaranta a gaskiya ba za ka iya saka safa ta hannu ba. Sun hana. Ba a saka safa na hannu. Ko mai sanyi ba zai ka saka ta baɗi amma dole ka saka na safan ƙafa. Amma ka ga yanzu kana da zaɓi. In kana jin sanyi ka saka safan hannu, ka saka safan ƙafa. Safan ƙafa ma ka saka duk iru wacce ka ga dama. Doguwa, har cinya ko mene ne oho. Idan kuma ba ka jin wannan ba ka jin sanyi sai ka saka safa dai dai yanda kake buƙata. So ka ji wannan shine daɗi da bambancin kuma makaranta da kuma rashin makaranta. So shine kawai bambance bambancen mu. Da ke mu nan makarantar mu gaskiya yawanci ana saka safa kullum. Kuma ka tafi ba safa za su koro ka ce ka dawo gida. Ka dawo gida ba za su bari ka zauna musu a aji ba safa ba. Kuma matsalan, babban anan ma farin safa ake sawa. Zaka kawo kullum sai ka yi wanki. Kullum dole sai ka yi wanki in ka sa farin safa. So duka dai shine waɗannan bambance bambancen rayuwa yaji take gudana. To shine dai. Allah dai ya taimake mu. Amma kuma shi ke nan dai. Ina tunanin na amsa tambayan ka. Kuma wannan tambayan kuma za ka iya zuwa ta kasa. Kullum kake saka safa? Duka a Hausa dai dai ne.

Menene abinci da kake fi so? Wannan tambayan an taɓa min ita kuma na amsa ta. Saboda shi abinci farko mu fara da me yasa muke cin abinci. Muna cin abinci ne saboda ya gina mana jiki, ya bamu ƙarfi da kuzari sannan kuma akwai nau'in abincin da in kana ci ma zai kare ka daga nau'ina cututtuka. So abincin da ka fi so shine abincin da ka fi so ya taimake ka wurin baka lafiya, kuzari ko abinci da yafi maka daɗi a baki. Kaga duk waɗannan sun bambanta tambayan ba tambaya ɗaya ba ce. An tambaya da yafi daɗi ne haka to shi abincin da yafi min daɗi a baki shine tuwo. Na samu tuwo abinci ne na gargajiya, miyan kuka ko miyan kuɓewa. To shi wannan abinci ne da ni yafi min daɗi a baki gaskiya. Shi tuwo ana yin shi ne wannan abincin ana yin shi ne zaka niƙa masara ko dawa sai ka zo sai a dafa shi a tuƙa shi garin nashi zaka ga jiki yayi ƙarfi. So abinci ne sai ka yi kuma miya na kuka ko ka yi miya na kuɓewa kana gutsura kana sawa a cikin miya kana sakawa a baki ka tauna ka haɗiyi. So abinci ne da yake da daɗin ci, abinci ne da yake da lafiya. To amma babban matsalan kuma ni tuwo baya bani kuzari. Bana jin ƙarfi a jikina gaskiya saboda idan na ci tuwo kuma ina jin yunwa da wuri wurin mamaki. So ka ji bambanci kuma inda muka samu matsala. Shi tuwo baya bani kuzari gaskiya baya bani kuzari. Na samu jin yunwa da sauri da sauri idan na ci tuwo. So ka ji shine to don haka tambayan wane abinci nafi so? Abinci ne wanda ka fi son shi a wanda ke baka ƙarfi da kuzari ko abinci ne da yafi maka daɗi a baki. Idan abinci ne da yafi min daɗi a baki shinkafa, a dafa farar shinkafa sai a dafa wake daban sai a haɗa su sai a zuba sa mai da yaji, a sa mage a jujjuya. To shine abinci da ni yafi min daɗi a baki. Ina son shi, yana daɗin ci sosai, sosai, sosai gaskiya. Idan kuma abinci ne wanda nafi oke wanda yafi bani kuzari kai da lafiya. Idan kuma abinci ne da yafi min daɗi a baki shi kuma tuwo, miyan kuka ko miyan kuɓewa ko wanna miya ne ina ci gaskiya. Miyar ma daban ci ka so na ci tuwo da shi ba shine miyan taushe saboda ita bata mun tafi min daɗi idan zan ci abinci kamar irin su waina ko sinasir da sauransu. So irin waɗannan sune abubuwan da abincin da muka fi so buƙatan na ci gaskiya. To sune bambancin gaskiya.

Wanne app kake amfani da shi don sakonni? To, shi sakonni ya danganta. Sakonni na WhatsApp ko ko sakonni kartakwana kamar SMS da ake yi kenan. So ka gani dai, ina amfani da WhatsApp sosai. Shi ne app ɗin ma da na fi amfani da shi a waya gaskiya. Sai kuma ina amfani da shi app na Facebook sosai. Saboda ina shigan shi, ina kallon labarai, ina kallon yanayin da mutane suke ciki, ina kallon anonymous, sannan kuma ina kallon bidiyo. Saboda ya danganta. Idan kuma nishaɗi nake da buƙata, shi kuma ina shiga app na TikTok. Saboda ka ga shi app ne da zaka shiga da shi abu abu. So duka kuma ka ga sakonni ne. Nishaɗi, saƙo ne wanda ya ke son ya tura saboda ka gani nau'in shi kenan. Saƙo na, ni da kai so na gwammaice amfani da WhatsApp a kan wai shi saƙo na gargajiya da waya take zuwa da shi. Saboda za ka ga kowa yanzu yana hawa WhatsApp sosai, yana shiga, yana duba dai sakonni sosai yau da kullum. Kuma ka ga ko ne yanzu ka tura mun saƙo na SMS, so ta yiwu bazan gani da wuri ba. Amma in ka tura mun a WhatsApp, sai dai in ban ga namaka na mayar maka da amsa ba. Saboda kullum za ka ga in ka kunna buɗe data na wayan ka, abun da kake fara yi kamar ni abun da nake fara yi shi ne, shine shiga app na WhatsApp. So naga sakonni, naga abun nan ko zumunci da sauransa a tattauna. So wannan dai shi ne app ɗin da na fi amfani da shi don sakonni. WhatsApp da Facebook. Su ne dai apps ɗin da nake amfani da su yau da kullum kuma ba wai amfani ɗaya ba. Ko dai yaushe ma zan ce maka, don ko a yanzu inda za ka turo min saƙo a WhatsApp, to zan, zan duba lallai kam zan gan shi. So za ka ga ta sama ya nuna maka cewa wane ya turo maka saƙo. So shi ne dai wannan app ɗin da ni na fi amfani da shi a waya ke na, WhatsApp. Saboda yanzu ya riga ya cinye komai. An huta da wai sauran abubuwa. Gaskiya shi ne dai abun da na fi amfani da shi a halin yanzu ke nan. Shi saƙo na WhatsApp shi ne abun da na fi amfani da shi.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? So Kaga a wayata dai apps ɗin da nake amfani dasu sau da yawa kaga akwai WhatsApp shine na farko. Saboda duk lokacin da na ɗauki waya na buɗe data shi nake fara dubawa. Ko akwai wani saƙo da ya zo mun ko wani abu dai haka da zan duba ko akwai wani abu na zumunci ko na ƙaruwa ko dai wani abu. So sannan na biyu ina duba app na Facebook. To shima ina duba shi sau da yawa sosai sosai. Babbar dalili kuma shi a nan Facebook kana duba labarai, ina duba sauran abubuwa da yayi da sauransu. So shine app na biyu da ni nake dubawa. Facebook kenan. Shi kuma kaga harkallo zakayi. To sannan na uku kuma ina duba app na TikTok. Saboda shi kuma TikTok kaga a ciki zaka ringa duba abubuwa na nishaɗi, na dariya da sauransu duka. So su ma waɗannan apps ne da ni nake amfani dashi sosai. TikTok kenan. Sannan kuma ina amfani da Audiomack sosai. Kaga shima app ne da nake amfani da shi. Shi kuma idan waƙoƙi tun da kaga yanzu ba a sauke waƙa a kan waya. To app ne da na buɗe shi nake amfani da shi. So kaga waɗannan su ne apps ɗin da na fi amfani dasu a ko da, ko da yaushe a waya. Saboda ko da yaushe ana buƙatar ci gaba, ana buƙatar abubuwa. Kaga yanzu idan lissafa maka apps guda huɗu kenan. Akwai Facebook, akwai WhatsApp, akwai kas sauransu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Kwarai ma kuwa, to ai ne aiki kamar irin namu. Dole ne ma ka bi ƙa'idojin aiki. Saboda idan kace baza ka bi ƙa'idojin aiki ba to zaka samu matsala. Zaka samu matsala da su oganinka, sannan zaka samu matsala a aikin. Kuma ka gan mu aikin mu aiki ne na kawo ma al'umma dauki, da kawo ma al'umma tallafi idan sun shiga cikin matsala. To don haka dole ma ka bi ƙa'idar aiki. Saboda idan haka kace ba ka bi ƙa'idar aiki ba to abune da zai iya jawo asarar rayuka ko asarar dukiyoyi. To kuma ka ga ita kanta gwamnati, ƙashin bayan gwamnati shine kare rayuka da abubuwa. To shi ne, na gane. To shi ne dalilin da yasa nake bin ƙa'idojin aiki gaskiya. Dole ma ka bi ƙa'idar aiki, ka kiyaye. Gaskiya ina bin ƙa'idar aiki, gaskiya. Dole ma ka bi ƙa'idar aiki a mu aiki irin namun. Saboda idan kace baza ka bi ƙa'idar aiki ba gaskiya to zaka samu matsala gaskiya. Zaka samu matsala sosai sosai ma kuwa. So ina bin ƙa'idoji. Ko mu, kai mu ma'aikatan mu ma gaba ɗaya ma dole ma ka bi ƙa'idar aiki. Saboda in ba haka ba, ai matsalloli ne ba ma ɗaya ba ba biyu ba. Matsaloli ne barkatai za su taso maka. Saboda yanzu misali ana gobara, to sai kace baza ka bi ƙa'ida ba ƙila ka yi tafiyan ka, to ana gobara. To gobara wuta za ta daina shine ta jira ka sai ka zo? Sannan ka dawo, kaga baza ta jira ka ba. Kawai za ta ciga da abin da take so. To dan haka dole ma ka bi ƙa'idar aiki. Ka gane? In ka samu matsala kuma ka ga na ɗaya ka sa kanka a cikin hatsari, ka sa aikin ka a cikin hatsari, sannan kuma ka sa su kan su mutane al'umma a cikin hatsari. Don haka bin ƙa'idar aiki ma ya zama maka dole ne. Ai dole ne ma ka bi ƙa'idar aiki a dai aiki irin namun, gaskiya. Akwai dai waɗanda zaka ga su akwai masu ɗaukan wauta, ka gane? Saboda zai ce ai oo matsala ba zai faru ba haka, zai, zai tafi abin shi ko raye yana da ka aiki. To amma me tsai ne idan matsalar kuma ta taso fa a lokacin da kai ka yi tafiyan ka? Ka gane? So gaskiya ni ban yarda da wai wasa da aiki ba. Kawai dauki aikin ka da muhimmanci, ka ba shi muhimmanci, ka mayar da hankali a kan aikin ka. Kawai ni abun da na yarda da shi ke nan. Gaskiya ka ba aikin ka muhimmanci, shi ma sai aiki ya muhimman ta ka. Don haka idan ni ne oga, ba wanda za ai mutum ya karya doka na ƙa'idar aiki irin wannan ba zan kore shi ba gaskiya. Saboda ai in da matsalar ma a karan kan shi za ta ƙasaya shi kaɗai da matsala, to kana sa rayuwar wasu ne a cikin hatsari, ka gane? To kuma ba zan yarda saboda shirme ko wasa naka ka sa wani a cikin hatsari ba idan ina ogan ka. Gaskiya saboda so ya kamata dai a dinga bin ƙa'idar aiki.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh lallai kam muna saka uniform a wurin aiki to. Mu ai wurin aikin mu ma uniform dole ne. Ka gane? Uniform dole ne saboda in ba uniform dole ne ma ka sa uniform ai wurin aikin mu. Saboda shi uniform ne shi ke bambanta ka da wanda ba aikinka yake ba. Kuma mu uniform ɗin mu kala uku ne. Ka ga uniform ɗin mu akwai wanda muke sawa yana yau da kullum shi ne farin riga da wando navy blue. Akwai kuma uniform ɗin mu na ceremonial ake ce mata idan muna da wani taro ko biki ko wani abu. To wannan uniform ɗin kuma shi muna sa shi ne za ka ga shi gabaɗayan shi navy blue ne. To wannan shi ne uniform ɗin mu da aka fi sawa. To akwai kuma uniform ɗin mu da muke sawa na yawo haka zirga-zirga yau da kullum komai da komai. To shi kuma wannan uniform ɗin za ka ga shi ne muke sa shi jar riga da bulin wando. To shi ne uniform ɗin da mu muke saka. Shi ne wannan da kayan da mu muke saka uniform ɗin mu yana yau da kullum. Mu uniform ɗin mu dole ne a kafaɗan uniform ɗinka kuma akwai girman ka. Idan kai order rank ne ko kuma ba order rank ba ne da bambancin kada-kada. Gaskiya mu haka uniform ɗin mu yake yau da kullum. Ko wane kalan kaya kasa akwai rank ɗinka a kafaɗanka. Saboda a bambance me girman ka, shekaran ka na. Ai abubuwa dai haka ka san yanda aikin uniform yake. To gaskiya haka mu wurin aikin mu yake haka uniform ɗin aikin mu yake. To mu uniform gaskiya shi ne aikin mu in ba uniform ma ba ka da magana kullum. Dole ne kasa uniform za ka tafi wurin aiki kuma ka ga mu ana kiyaye lokaci wurin aikin mu. Idan aka ce ƙarfe takwas to ba a latti takwas dai a gan ka a wurin nan. In aka ce ƙarfe goma to ba a halatti ƙarfe goma nan a gan ka a wuri. Saboda kamar yanda na faɗa maka aikin mu aiki ne da ba a ɗaukan kuskure. Ba a kuskure kome za ka yi ba kuskure. Mu ɗakin aikin mu baya bada uzuri akan kuskure ko wani abu kome ka yi kawai. A dokan aikin ƙa'idan aikin shine da gangan ka yi. To ka ga aikin mu dole a kiyaye. Akwai uniform sosai uniform kala. Ko wane kalan me za ku yi so za a ga uniform ɗin za ku sa kalan shi daban. Mu ko shi ya sa wurin aikin mu ba a zuwan shi ma ba uniform gaskiya. Ba a zuwan shi ba uniform dole ne kawai.

Ka fi son miya mai zafi ko mai sanyi? To ka ga dai miya gaskiya miyan mai zafi ta fi. Ba yanda za a yi ma ka haɗa miya mai sanyi. Miya mai sanyi, za ka ga tana ɓata abinci a wurina. Za ka ga abincin kawai ba wani daɗi, abincin ba wani armashi haka. So haka miya mai sanyi take a wurina. Amma miya mai zafi ko da abincin yana da sanyi, to za ta ɗan taimaki abincin ya ɗan yi ɗumi, za ta taimaki abincin wurin sinadarai da sauransu. So gaskiya ni na fi son miya mai zafi. Ko abinci ne mana na fi son abinci mai zafi. Abinci ɗaya ne nake cin mai sanyi, ƙosai. To kuma ƙosai ma ba'a ma cin shi da miya. Fanke ana ci da miya. Miyan dage-dage ɗinnan wanda ake dagargaza tumatur, ita miyan yanda ake yin ta tumatur ne da tattasai haka kayan miya dai haka za a niƙa shi a markaɗa. Idan aka gama niƙawa aka gama niƙawa aka gama markaɗa shi, to sai a zo a dafa shi a sa mai, a sa magi da sauransu. So ita ce ake ce ma miyan dage-dage a Hausa ke nan. Bansan a wani yaren me ake ce mata ba. So ita ana cin ta da fanke, ana ci da shinkafa, ana ci da bread ma, yes. To duka waɗannan abubuwan nau'i ne na miya da muke ci da sauransu. To gaskiya ina matuƙar son miya. Amma mai zafi ba mai sanyi ba gaskiya. Bana son miya mai sanyi saboda gaskiya tana ɓata abinci, tana ɓata kunu. Amma ko da ba ta da za-- ko da miyan mai sanyi ne in aka yi ɗumama ta haka ko aka sa shi a microwave ɗinnan abun ɗumama miya, ta yi tafasa ta ɗanyin ɓararrako ɗinnan. To za kaga in aka zo aka sashi za kaci kaji kana jin daɗi. Shi abun dai da ba'a so ka sa a bakinka ka ji sanyi ya kama maka baki. To shi ne abun da ni ba na so. Abun da ba na so ke nan. Kuma bama ni kaɗai ba gaskiya, ni duka dai ban san wasu ba akwai waɗanda zakaga suna son abinci mai sanyi. Amma ni dai inji abinci da zafi gaskiya. Naci abinci da zafi shine ni abunda ni nike so. Ba na son abinci mai sanyi. Amma miya tana daɗi. Ka ga akwai miyan kuka, ita ma inda zafi. Akwai miyan kuɓewa. To da gara ma miyan dage-dage, ita yanzu miyan kuka ma inda sanyi ne ai bama zata ciwu kwata-kwata. Bama zaka iya ci ba. Ba za ka iya cin ta ba saboda ba ta da daɗi kwata-kwata.

Kana jin tsoron kwari? A'a, ni waye da ba zan ji tsoron kwari ba. Ai tsoro ya zama dole. Ai tsoro ya halasta ma saboda kwari dinnan da kake gani kake rainawa, wallahi sai su baka mamaki. Saboda ni ka ga ƙaramin kwaro kaman kunama ya taɓa cizo na. To dai ya cije ni na ji ba daɗi, na dinga tsan dare ihu ina kuka. Na dinga tsan dare ihu ina kuka. To ka kuga bayan da za a yi ka ce ba zan ji tsoron kwari ba. So sannan banda wannan akwai ɗan ƙarami ma ka ganshi dai kaman cinnaka ɗan ƙarami za ka ganshi. To dai ya cije ni wurin sai da mun kwana uku yana min ciwo. Ina jin zafin shi. To kuwa ya za'a ba zan ji tsoron kwari ba? Ai duk wanda ka ga ya ce ba zai ji tsoron kwari ba to bai taɓa haduwa da su ba ne. Ƙananan kwari ne za ka gansu da sauransu amma sai a zaba, sai a zaba. So gaskiya ina jin tsoronsu saboda to kai wa ya ma za ka ce wai ba za ka ji tsoron kwari ko wani abu ba? In ya zo ya manne ka ya gasa maka ina gaya maka za ka sha mamaki, za ka sha mamaki. So gaskiya ina jin tsoron kwari, ina jin tsoronsu sosai. Ina jin tsoronsu. Su kwari ba saboda suna ma da yawa. Yanzu ka ga irin wayan akwai wani abu da muke ce mai duhoho a gona ake samun shi. Wallahi shima in ya tashi ya ganda maka wani irin cizo za ka sha mamaki. So duka ƙwari ne za ka ga, ƴan ƙanana basu fi ma ka kalle ba amma zasu baka mamaki.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To, ni ban san me amfanin wannan tambayan ba, saboda kowa ya riga san me za ka yi in ka kamu da mura. Idan na kamu da mura, ina neman magani. Zan nemi magani na sha saboda ka san mura kala kala ne. Akwai mura wanda toshe hanci kawai take ta kawo maka majina. Akwai kuma mura wacce take kawo maka zazzabi. So, idan murar na toshe hanci ne kawai, so ban cika damuwa da ita sosai ba saboda bana ciwo, bana zazzabi, bana wani abu haka. Amma idan mura ce wacce take kawo majina, take kawo zazzabi, to gaskiya ina shan mata magani. Saboda ita, dole ka ji tsoro, saboda zazzabi ka ga za ka kwanta. Idan ka ƙi yin magani ma aka game da zazzabi, ka ƙi yin magani to shi wannan murar zai ba ka mamaki. Sai ya taso maka da wasu cututtuka. So idan na kamu da mura gaskiya magani ke sha. Kuma abu ne da wannan kowa ya riga sani. Ko ba mura ba, ko ma wanda ciwo in ya zo ya kama ka, za ka ga a lokacin da ya kama ka, magani ake sha, a nemi magani. Saboda ba za a yi ta zama da ciwo, a ce wai ba za a sha magani ba sai kaza. Kuma ka ga shan magani lokaci za a baka. Za'a ce ka sha da safe, da yamma. Musamman idan, in dai mura ne, maganin mura za ka ga an ce ka sha da daddare, saboda kana sha ka san shi yana sa bacci. To shine wasu masu ke shan shi ba bisa ƙa'ida ba. Sai ya zama suna buguwa sun mai da shi kamar abin sha sha, ya koma yi. Ka gane? So, shine gaskiya. To gaskiya idan na kamu da mura magani yake neman na sha. In na sha, sai na kwanta da dare ken. To, za ka ga da safe in ka tashi za ka ji murar ta yi sauƙi. Za ka ji ba wannan zazzabin ba, wannan ciwon jiki, fever da wannan tsami, da sauran su, duka za ka ji ba shi. Idan kuma ka ce ba za ka sha magani ba, za ka yi taurin kai. To mura za ta baka mamaki, sai ka yi sati jikinka na ciwo, kana zazzai, kana shan wahala. To, in ko ka sha maganin shi ke nan, saboda ita mura kana shan magani ba ta da taurin kai. Da ka sha da daddare, safe ka sake shan maganin mura da safe. Shi ke nan, za ka ji ka lafiya lafiya. So wannan shine nau'o'in mura gaskiya, da kuma 'yan magungunan su da ake sha gaskiya. To amma ka kowa da tunaninsa. Akwai wanda za ka ga bai damu da shan magani ba. Amma ni dai ina shan magani, idan ciwo ya kama ni musamman mura, saboda zazzabin nan za ka sha wahalan shi sosai, in ka ce za ka yi taurin kai ba za ka sha mai magani ba. Zai baka wahala kuma zai iya taso maka da ciwon malaria, zai iya taso maka da ciwon hanji, typhoid da sauran su. Magunguna da ciwuka da iri iri. To shi ya sa ciwo tun yana ƙarami ake taran shi. A tare shi, ah, wuce wurin kawai ka sha mai magani, ka warke, ka cigaba da ayyukanka, al'amuranka.

Wane irin ice cream kake fi so? To ice cream shi dama a hausance munan ba mun san shi bane sai daga baya baya. To kuma ka ga shi ice cream yana zuwa flavor flavor ne. So na fi son irin flavor nan wanda za ka ji shi yana bada ƙanshi na strawberry. Za ka gan shi yana da sanyi, yana da daɗi. To shi ne kalan ice cream ɗin da ni na fi so kuma ya fi min daɗin sha. Ina son shi kuma mai sanyi amma ba mai ƙanƙara nan wanda za ka ji yana kashe haƙori ba. Ka san akwai ice cream ɗin da in ka sa shi a baki za ka ji ya kashe haƙori. Sannan kuma ina son mai warin kofi. Za ka gan shi kamar chocolate chocolate. To irin wannan ice cream ɗin, yana da masifar daɗi gaskiya saboda na tuna lokacin da na ɗauki iyalina muka tafi wani ana ce mai Valentino to suka-- muka siyo ice cream. Sai dai kauya yayi tsada. Don abun da suka ce mana duk straw ɗaya naira dubu uku. Ɗan kaɗan kuma suka ɗebo mana shi muka ɗan fara dai haka shassha shassha. To yana da daɗi gaskiya matuka. So na ji daɗin wannan ice cream ɗin. To yana ɗaya daga cikin ice cream din da nafi jin naji daɗin sa a rayuwa kuma nake jinjinawa shima dai gaskiya. So wannan shi ne ice cream ɗin da na fi jin daɗi, na fi so kuma na ji daɗin shan shi. So amma ice cream kowa akwai kalan wanda yake da bukata. Kamar ita matata, iyalina akwai kalar ice cream ɗin da bata son shi akwai wani wanda zaka ga na yara yana sha sosai. Zaka ji yana kara kililin kilililin ba na son irin wannan daɗin. Ba na son irin wannan abunnan ɗin gaskiya. So shi ne. So kowa dai kalan ice cream ɗin da yake so ko kuma kalan wanda baya so.

Menene abincin da kake fi so? To abincin da ni na fi so shine shinkafa, farin shinkafa a dafa shi da wake. In aka dafa shi sai a zuba wake a sama sai a sa mai da yaji. To wannan shine shinkafa, abincin da ni na fi so a daɗi a baki kenan. Saboda ka san tambayan naka tana da ansoshi da yawa. Akwai abinci kuma da kai kana son shi misali ya maka daɗi a baki. Amma kuma bai fi, bai zai fi ba ka ƙarfi a jiki ba. To kaga wannan kuma na fi son tuwo, tuwon masara ko tuwon dawa. Za a je a niƙa masara ko a niƙa dawa a dafa shi. In aka dafa shi sai a zo a yi mashi miyan kuka. To kagan wannan kuma abincin da zai baka lafiya a cikin jikin ka. Zai ba ka lafiya, zai taimake ka samun karfi da kuzari da sauransu de abubuwan da jiki kai bukata. So haka shi abinci, abinci ya danganta, abincin da kai ka fi so ko abincin da jikinka yafi bukata. Ka gane? Idan abincin da jikinka yafi bukata ne to tuwo ya fi, na fi jikina yafi bukatan tuwo. Amma kuma shi in ci shi bana mun jin kuzari, daɗi da sauransu ka gane? To shi tuwo ina son shi sosai amma baya riƙe mun jiki, baya riƙe mun ciki. Saboda haka in ka ci tuwo jikinka yana bukatan shi, yana bukatan shi amma kuma ba dadewa za ka ji yunwa. Ka gane banbanci? To banbancin kenan. Shi kuma shinkafa za ka ji yana maka daɗi a baki. Zama shi ai daga abinci sai wake, daga shinkafa sai wake sai mai. Shi ko to kagan a ciki za a saka abinci wanda za a saka shi masara dede suke da shinkafa a wani abun da ciki yake bukata. A ckin miya za a saka wake. A cikin miya za a saka mai za a saka maggi, a saka gishiri duka a cikin miyan abincin. Za a saka ita kanta kuka din. Kuka din ita kanta magani ce na jiki ka gane. Sannan za a zo a saka, za a saka hargyaɗa ana sawa a ciki. So ka gane? To za ka ga shi wannan zai ba ka abubuwa da yawa in kana cin shi abinci shinkafa misali tuwo da miya. Amma kuma shi baya riƙe ciki. Shi kuma wancan zaka gan abubuwa ne kawai daga shinkafa sai wake sai mai da yaji. Haka shi kenan za ka ga a butu. Wancan ya fi wannan nutrients abubuwan da jiki ke bukata gan shi ya hadda komai da komai. Shi kuma wannan za ka ga bai haɗa komai da komai ba to amma kuma yafi daɗi a baki. Haka shi abu tambayan naka wane abinci ne abincin da kake fi so? Menene abincin da kake fi so? To ka ga za ka iya tambayan ma zaka iya sata menene abincin da ka fi so? So tambayan tafi, ba zai zaman ba gwaran ci ba kaga wannan tambayan ita daga ji za ka ga tambayan ta zo kaman ɗan koyon Hausa ne ko wane abu ka gane? Yanayin da tambayan ta zo. Shi ne banbanci.

Menene mafi mahimmanci, muhimmanci a cikin abokantaka? To, ka ga wannan tambaya tambaya ce mai masifan kyau da ma'ana. Saboda abokantaka tana buƙatar kowa. Meya yake buƙata a cikin abokantaka? Ni dae a abokantaka abinda nafi bukata shine yarda da amana, idae akwai amana da yarda to abokantaka tayi idan ko ba amana da yarda, to abokantaka ba ta yi ba. To ka ga su ne waɗannan bambanci. To dan haka ni a wurina abin da zaka nake fara dubawa koda muna fada koda muna menene indae akwai yarda da amana a ciki to ni ina daukar wannan abokantaka abokantaka ce mai kyau kuma abinda yafi muhimmanci a wuri na kenan. Amma a cikin abokantakanmu in dai ba amana, ba za ku faɗa min gaskiya ba, ba zan iya faɗa muku gaskiya ba. To wannan ba abokantaka ba ne a wurina. Kun gane? Gaskiya. Saboda akwai abokai da yawa da na rabu su. Babban dalili shine zaga. Lokacin da kake aikata wani abu, za ka ga ba za su gaya maka ba. Sai lokacin da ka yi da kanka, ka gane abun nan, ka yi kuskure ko ka haƙura a shi, so in labari ya taso sai ka ji mutum ya ce, "Ah, wai ai, wai ai dama kaza to." Wannan kalma sai naga to bama amana a tsakaninmu ke nan. Wannan abokantaka a wurina ba ta yi ba. Ba amana ke nan. Saboda akwai abokina da na ba shi haka ya min na ɗaya, na gyara mai, mai ya sa ba zai gaya min ba? Na mai na biyu, wai ya sake min haka to tun daga kawai na gane wannan ba aboki ba ne a wurina. Saboda abin da yake da muhimmanci a wurina, shi a wurinshi ba wani abu ba ne. So wannan ba aboki ba ne a wurina. Wadannan sune abubuwa da sukafi kowanne muhimmanci a wuri na cikin abokantaka ka gane. To a abokantaka kowa akwai preference din shi. Wasu abokan su sun haɗu ne saboda a yi ma juna ƙarya, a ma juna mene ne, koma dai mene ne wannan matsalan su. Akwai abokan da za ka ga sun haɗu ne abokai ne na wasanni kawai da sauransu. Akwai abokai na cilin. Amman ni a abokantaka gaskiya na daga cikin babban abinda nafi bawa muhimmanci abokantaka to shine zaman takewe. A zamantakewa ya zamana akwai amana. Yazamana akwai amana, akwai yarda, akwai natsuwa. So in dai abokantaka akwai waɗannan abubuwan, to abokantaka a wurina abokantaka ta yi. Amma in dai a zamantakewa, kuna zama da aboki amma aboki ba zai iya gaya maka gaskiya ba. Aboki ba zai maka gyara ba. Aboki ba zai yi kaza ba. To ni a wurina wannan ba aboki ba ne. Saboda ko mutuwa ka yi, ba zai iya riƙe bayan ka ba. Ka gane? Kuma ko me ka yi, wannan aboki ne da a bayan idonka ba zai iya tsare mutuncin ka da martaban ka ba in dai ba amana a cikin wannan abokantaka. To shi ya sa ni abokantaka gaskiya ni ina kula sosai. Muhim, muhi-muhimmi, babban abu mai muhimmanci yazamana akwai amana a tsakaninmu. Akwai yarda a tsakaninmu. Na san cewa na yarda da kai, ka yarda da ni. Duk inda na je a bayan idonka zan tsare maka mutuncin ka. A bayan idona za ka iya tsare min mutuncina. Ka gane? So irin wannan shine abokantaka da ni nake bukata. Shine abokantaka da ni nake ɗaukan shi da muhimmanci. Shine abokantaka a wurina mai kyau, mai manufa. Ba wai abokantaka da ba a gaya ma juna gaskiya ba sai dai a dinga ƙarya a je ana wasu abubuwa ne. Ka gane? To waɗannan su ne dai bayanin da zan yi game da abokantaka. Saboda in barin bayani za ka ci gaba da yi, ka san a kan abokantaka suna da yawa. Ka gane? Ba ƙarewa za su yi ba. So wannan shine dai ni abin da na fi kallo a cikin abokantaka da ya kamata a ce. Kowa ya mai da hankali, shi ne ake yi.

Wane launi kake fi so? To ka ga wannan a Hausa launi za ka iyace mai kala. To launin da ni na fi so shine shukore, koren launi. Shine launin da ni na fi so ko a kaya, sakawa a jiki, ko a mota, ko a kala-- launi na gida, so ni na fi son shu-- koren. Kore shine launin da ni na fi so na gani. Don ko iyalina ma ta sani da an yi maganar launi za ta ce ai ta san kore shine nawa. Da an yi maganar launi za ta ce ta san kore shine nawa. To akwai launi kuma na shuɗi. Launi na shuɗi shi ma yana da ɗan kyau. Amma ina son shi na kawai saboda shi kuma shine launin da ita matana ta fi so. Amma ba wai don launin da ni ya mun cancam ba. Ba wai na tsane shi bai da kyau ba. A'a, amma kuma ba shi nafi so ba. To matata kuma ita ta fi son launi na shuɗi. Ita ta fi son launi na shuɗi. To shi yasa sai nake mixing, sai nake harhaɗawa. Wani abun na so kore launi shine launin da ni na fi so a jikina yafi kwanta mun a rai. Ita kuma matana ta fi son launin shuɗi. So sai yaza mana ni ma na fara son launin shuɗi. To sai yazo mana wani lokacin na son launin kore, wani lokacin na son launin shuɗi a abubuwa. Ka haƙo fentin gidana, ka haƙo fentin gidana launin da zan mai launin shiɗi-- shuɗi ne. So za ka ga launi-launi iri-iri haka dai abubuwa suke. So kowa da irin launi fure zaɓin shi da shi yafi buƙata a rayuwa. To wannan shine launi rigadin abu.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, shirye-shiryen kwamfuta ina sabunta su saboda ka san ko gidanka ne, idan abu ka bar shi ya daɗe ya daɗe sai ka ga ya daina ba ka sha'awa. To don haka ina sabunta shirye-shirye da tsare-tsaren da ke cikin kwamfutana gaskiya. So ni kwamfutana ma ko da yaushe cikin ban san ya karamin yake da Hausa ba amma da Turanci ana ce mai update. Kaga ne? So shine abin da nake sabunta. Duk sanda naga an kawo wani sabon abu a cikin yanayin abun da nake amfani da shi a kwamfuta, to ina ƙoƙari na saka sabon, na sabunta wanda nake da shi saboda naji daɗin amfani da ita, naji daɗin aiki da ita. So gaskiya ina sabunta shirye-shirye da tsare-tsare da ke kwamfutana sosai ƙwarai da gaske ina sabuntawa gaskiya. To amma kaga akwai bam manta ba, akwai wata kwamfutana a lokacin da nake amfani da ita, to sai nake sabunta abu su shirye-shiryen da ke kanta. Wannan ƙin sabuntawan da nayi ban san shine matsala ba. Kowacce lokara ina zaune naga kwamfutana da na kunne sai ta ɗauke, da na kunne sai ta ɗauke. Ta dinga mun shirme da rawan kai. To na kai wurin gyara wannan kwamfutar suka ce mun za a canza batar. Na ce batar kwamfutana lafiya ƙalau. Sai muka tafi, na tafi wani wurin da ba, na musu bayani suka ce batar. Su ma na ce bai matsalar batar ba ne. Sai da na marar bayani sai ya ce to in je in dinga sabo sabunta ta shirye-shiryenta. Na sabunta shirye-shiryenta, na sake sabunta shirye-shiryenta, na kuma sake sabo sabunta shirye-shiryenta na tayi har sai naga ta ci mun komai shine mafi sabo. To kuma haka aka yi. Da naje na sabo nayi ta sabuntawa, nayi ta sabuntawa, nayi ta sabunta shirye-shiryen da ke kanta. Haryakai shine na karke. To wallahi kenan ina gama kwamfutana na ta dawo daidai ta dawo lafiya. Ba ta ƙara ɗauke mun ba. Ta dawo garau. To dai na fahimci muhimmancin sabunta shirye-shiryen da ke kan kwamfuta. Rashin sabunta shirye-shirye yake da ke kan kwamfuta matsala ne babba. Kaga ni yanzu zan, ni ne zan ba da shawara, zan ba da shaida saboda ni na ga, ni a aikace ba ba a labari ba. To wannan shine babban dalilin da ya sa yanzu bana wasa da sabuntawa shirye-shirye na kan kwamfuta gaskiya. Bana wasa da sabuntawa tun da wancan matsalar ya auku.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh to, in dai kuɗi ne yanzu ai ba wani kuɗi da za ka ce ba ka biyan shi ta waya. Saboda yanzu duniya an riga an ci gaba. Misali, katin waya za ka ga kati daga waya za ka tura. Kuɗi ne, siyayya ka yi ko abun naira ɗari ne ko miƙanƙantan shi. Kana shiga waya ka daddanna, ka daddanna za ka ga za ka iya biya. So an riga an ci gaba yanzu komai ana yin shi ta waya ne gaskiya. So ina biyan kuɗi ta waya sosai. Duk wanda ma za ka gaya cewa yanzu baya, zai biya kuɗi ta waya ba to gaskiya za ka ga duk wanda ma ka ga yache ba zai dinga biyan kuɗi ta waya ba to za a bar shi a baya. Gaskiya za a bar shi a baya saboda duniya ta riga ta ci gaba. An wuce zamanin yawo da kuɗi. Musamman yanzu kaga kamar a inda nake gwamnati ta riga tana ƙoƙarin sawo doka na kashe yawo da tsoron kuɗi. To kuma in ba a waya ba ko a kan abu na kwamfuta, kwamfuta. To ba ka dai yanda za ka dinga biyan kuɗi in ba wannan ba. Sai dai ko in za ka dinga yawo da kati kuma ka ga ba kowa ne yake son yawo da kati ba. To lallai gaskiya ana biyan kuɗi ta waya sosai. Dan ni yanzu na ma fi jin daɗin kome ne zan yi na danna waya kawai na tura gaskiya. Saboda wannan dali yana taimakawa sosai. To da saida sosai. Za ka ga kana yawo ba ka ga komi. Musamman ko da a halin tafiya kake yi ciki yanzu. Makon a ce kuɗi ya ƙare maka ko guziri ya ƙare maka da za ka aiwatar da abubuwan ka. To kawai abin da ya fi maka sauƙi za ka ga kana da wayanka. Duk shagon da ka je za ka nemi masu POS ake ce musu mu'amala. Ka tura musu kuɗi ta waya. Sai su ba ka abin da kake yi so kuɗin da kake so ta waya. Inma siyayya ne inma kaya kake so ba kuɗi ba, za ka tura musu daga wayanka su ba ka abubuwan da kake so. To ka ga an ci gaba, an ci gaba. To gaskiya ina biyan kuɗi ta waya matuƙa sosai. Kuma ni yanzu ma in dai ba mutum ina da tsauni a irin wani ƙauye sosai ba to ba wanda za ka gya ce bazai dinga biyan kuɗi ta waya ba. Saboda komai, ai ci gaba ne, ci gaba ne. Dada abun da dole sai kana da kuɗi ana haduwa da ɓarayi da wane ne. To gaskiya biyan kuɗi ta waya ya sauƙaƙe mana rayuwa sosai kuma ina amfana da shi sosai.

Wacce hannu, wacce hannu kake amfani da ita? To ka ga wannan tambayar indai na hannu ne, ka kaman yanda akwai mutanen da suke amfani da hannun dama, akwai kuma mutanen da suke amfani da hannun hagu. To ni dai da hannun dama nake amfani in zan yi kusan duka abubuwaɗi na. Na fi sabawa da amfani da hannun dama. Amma a kwai wadanda gaskiya da hannun hagu suka fi sabawa. To kuma yawanci za ka ga duk wanda da hannun dama ya saba yake ayyuka, so za ka ga ƙafa mala ga hannun wannan ne da haka. Wanda ya saba ayyuka da hannun hagu, to za ka ga ƙafan hagu itace ƙafan shi ya tafi ƙarfi wurin ayyuka. So haka abun yake gaskiya. Ni na fi sabawa da hannun dama wurin yin activities na ayyuka, na gaba ɗaya gaskiya. So kuma hakan yana mun daɗi. Amma kamar bayi haka in zan wanke bayan gari ko wani abu tunan kuma da hannun hagu nake amfani gaskiya. Saboda na yi, na raba aikin ne. Duk abin da ya shafi wani abu positive ko da kewan ce nake dibba ne, wanke bayi amma abin da zai shafi abu bana kamar naƙazanta da sauransu, to ina amfani da hannuna hagu. Abun kuma da ya shafi nomar ayyuka kamar cin abinci da sauransu ko mai dai, to su kuma na kan yi amfani da hannun dama ne. Da haka ne hannuwana na raba ma kowanne aikanshi. Ina tunanin ka fahimci menake nifi. Ko wanne na raba mishi aikanshi. Akwai wannan ina yin wannan, wannan ina yin wannan gaskiya. To haka na raba aika. Ko aika itin hannun hagu daban na hannun dama daban. So haka na raba. Yaya kasuwa? Yaya wa? To shine da hannuwa yanda na raba aikana. Ko ƙwallo ne za ka ga da hannun ƙafan dama nake yin abubuwa. To haka kawai dai shine kamar ina fada maka. Na raba ma komai aikin, aikanshi, na dama daban, na hagu daban.

Yaya kake taimakawa mutane? To ka ga wannan tambayan tana da kyau in the sense that yanayin yadda kake taimakawa mutane kamar ni ina tunanin shine yanayin da ka rayu. In zaka rayu gaba ɗaya ko baka taimakon al'umma to aure na wannan ba rayuwa bace gaskiya, shirme ce. So duk abin da zakayi kai yan da za ka taimakawa mutane. So ina taimakawa mutane ta fannoni da dama. Lokacin da ni shugabanci ɗalibai, so nayi yanayi na building imani da building wata gidauniya ta taimakon mutane. So game yanayin yadda za a ringa wayar ma da al'umma kai. Wayar da kai yanayin ilimi, muhimmancin ilimin yara ƙanana da ilimin mata. So duka irin waɗannan yanayin ne da zaka kana taimakon mutane, kana taimakon community dinka da al'umma dinka. So gaskiya wannan shine the in fact best thing that I've ever done shi abun da nake na alfahari da shi, abin da na guda a rayuwata. So da taimakon al'umma, taimako ne giving it to community. Dukai ka ringa taimakon community kana ba communityanka saboda communityanka su masu maka halacci sun taimake ka. Sun da anan ka girma to ka gane. To shine da wannan yanayin yanda ni nake taimakon mutane.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida saboda ai in kana shuka tsire-tsire a gida, to za ka ga gidan ya fi kyau. Gidanka ya fi fasali. So yanayin da zaka sama gidanka yayi kyau da sauransu dai shi ne yanayin shuka tsire-tsire gaskiya. So ina shuka tsire-tsire a gida sosai saboda su tsire ka ga akwai wata da ake ce mata sarauniyar dare. Tsire ne in ka shuka shi amma zaka ji gidan ka in dare sai ringa ƙanshi. To zaka ga in kana da tsire-tsire da yawa a gidanka to zaka ga ana zuwa kyau, ana zuwa hotuna, sannan iska ta fi daɗi. Iskan gidanka zaka ga ya fi daɗi, ya fi maka muhimmi dai abubuwa sosai. So gaskiya ina shuka tsire-tsire a gida sosai sosai.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To kaga wannan tambayan tambaya ce mai kyau mai amfani. Na fahimci ka kana tambayan menene a wane yanayi, abin wane yanayi abin hawa na tafiye-tafiye. Ina tafiye-tafiye a mota ne ko a mashin ko a keke? Haka ne? To gaskiya ina tafiye-tafiye sosai kuma tafiye-tafiye na idan tafiyan cikin gari ne to na fi tafiye-tafiye a mashin. Duk inda zan je a cikin gari nakan hau mashin ne. Idan kuma a mota ne tafiye-tafiye na, so idan kuma a mota ne na fi hawa, idan kuma zan bar gari na fi hawa mota. To wannan shi ne da ya yi maganan yanayin tafiye-tafiye na. So ban sani ba, ban san me lissafi ko tunanin ka ba ko abun nan. Saboda ka ga nau'i na tafiya a mashin idan a cikin gari ne so ya fi zama da sauƙin kashe kuɗi sannan kuma ya fi maka sauƙin sauri inda za ka je. Ba ka buƙatan sai ka tanaji babban wurin parking ba ka buƙatan da irin waɗannan nawa a ka gari akwai sauƙi a kan al'amura sosai. So wannan shi ne yanayin tafiye-tafiye na a cikin gari. Amma kuma idan zan bar gari ne gaskiya mota ita ce na fi hawa. Kuma motar ma ƙiran taksi ban cika son hawa bas ba. Kasan ita bas tana da matsala ne, bata da sauri. So da mutane da yawa kusan duk junction aka je wancan zai tsaya da sauƙa wancan zai tsaya sauƙa. So ka ji dai babban matsalan bas. To amma ita taksi za ka ga ku da kuke ciki ma ba ku da yawa. Za a kai ka har inda kake da buƙata. So shi ne yanayin abin da ya sa idan zan bar gari na fi son taksi ba ita bas din ba. Wannan shi ne kawai bandadali. Amma ba don wannan ba ai taksi, ai bas motar hawa ce saboda tafiya ma a bas yafi daɗi. To kawai ita matsalar ta bata lokaci da kuma abun dai da na gaya muku. To shi ne babban matsalan ita bas ke nan. To tanan fannin indai sauri ne kake buƙata to shine taksi. Amma tafiyan bas yafi daɗi da alfano.

Wane launi bangogenku suke so? Shi wannan tambayan bangogi tambaya ne a kan bangon gida? So ni, launin da ni nafi so shine launin kore. Shine launin da nafi so, launin kore kamar filin ƙwallake na. Shi kuma, launin da matata ta fi so ta kusan shuɗi. So, gidanmu mun yi fentin shi kala biyu ne. Kaman falon mu, wurin zama falo, to mun yi launin shi kore, saboda an fi zama a falo da rana. To da dare kuma wurin bacci, mun fi amfani da shi shuɗi, saboda shi ko wannan matata ita take abun nan. To shine dai kawai abun. So launi kasan launi zabi zabi ne. Kowa da abin da ya yarda mai shi. So shine launin bangengen mu. Bangon gidanmu kala biyu ne. Akwai launin shuɗi akwai launin, akwai launin ko-ko-kore. To kore shine launin da ni nafi so. Shuɗi kuma shine launin da mata ta fi so. Shi yasa ko sanda za muyi fentin gidanmu sai da muka yi zawon zabi. To ni ga launin da nafi so, ke kuma ga launin da kika so. To ya za'ayi mu samu daidai? To sai aka raba. To, a wancan kuyi ayi fentin launin ka, za a kuma falo ayi fentin launin ka. Za ka ga an yi raba daidai. Kowa ya samu abin da yake so. Daidai duk da cewa dai ba kuwa ya samu abin da yake so ɗari bisa ɗari ba a launin, to amma kuwa ya samu wani kaso, na ɓangare ko na abin da yake so a launi. To shine banbancin, launin da kowa yake so. Gaskiya shine launin da ni nake so, wancan kuma shine launin da, wannan yake so gaskiya. So shine kailan launi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? To mu aikinmu dole ne ma ka tafi a lokaci daidai lokacin da ya kamata. Ba'a latta zuwa aiki a wurin mu gaskiya. Saboda aikin da nake aiki ne na aikin kai ɗauki, darajar ɗaya. Shi ne masu kashe gobara, masu to gudan haka. Ko mu aikinmu duka idan ya taso za ka ga ana buƙatan ka a cikin gaggawa. To ka ga dole, to ka ga dole aiki ka yi cikin abun da ake so. To wannan shine aikinmu gaskiya. Wannan shine ne aikinmu. Ita kuma dole a wurin aikinmu duk da haka akwai waɗanda za ka gaba su da matsalar, za ka gaba su da matsalar jin tsoro. Amma ni idan da ace ne na shugaba a wurin aikinmu, to gaskiya duk wanda yake mun latti fa zan iya sa a hukunta shi gaskiya. Zan sa a hukunta shi sosai. Saboda babu yan da za'a yi aiki kai da ake bukatan ka. Ko da yaushe ba'a ba saboda buƙatan latti, ba'a buƙatan wasanni, ba'a buƙatan duka irin waɗannan abubuwan. Kaga mutum kuma yake maida hankali a wurin aiki yaki zuwa da wuri. To misali yanzu idan kafu ta yawo, to wurin aikinmu kuma sai aka ce gobara ya tashi ko kuma wani ya faɗa rijiya kai da ake bukatan ka yanzu yanzu. Duk mun ti daya ka gana wasa ne da rayukan mutane. To kuma bayan da za'a yana dauki wannan ka dinga wasa da rayukan mutane gaskiya, to shi ya za ka wuyi? Mu wurin aikinmu gaskiya dole ne ka je da wuri gaskiya. Dole ka zo da wuri wurin aikinmu. To shi ne abun gaskiya.

Kana yin aiki bayan lokaci. Wannan kaman idan ka gama cinye lokutan ka a wurin aiki sai ka zauna ka cigaba da aiki kaman a biya kake nan. So in wannan ne ina yin shi. Ina aikin bayan lokaci ina yin shi saboda shi ta wannan za haga, kana samun extra kuɗi kana kuma ƙara saboda lokacin bawa wanda zai yi aikin. Kuma shi ma still ƙarin taimako ne saboda idan baka yi ba kuma babu wanda zai yi maka aikin. So wannan aikin ina yin shi gaskiya, aikin bayan lokaci kuma za ka ga shi dama ba wai na musamman ka tashi ka tafi wurin aikin ba. A'a, ba na musamman ba ne. Dama ka tafi wurin aiki kawai ƙari ne akan lokacin da, lokacin ka. So za haga bai da wani wahala gaskiya sosai. Kuma ni aikin bayan lokaci ma ina jin daɗin shi gaskiya. Aikin bayan lokaci gaskiya ni ina jin daɗin shi. Amma dama shi kaje da safe ka shirya sannan ka huto ka ce za ka tafi, to shine babban abu gaskiya. Shine babban abu gaskiya. Amma in dai wai dama kana wurin aikin da ka riga ka sa kaya, ka yi wanka, ka yi komi ka fara aikin so irin wannan aikin gaskiya ni bai da matsala a wurina sosai. Ina yin shi. Ina aikin bayan lokaci ina yin shi ba wai bana yin shi ba gaskiya. Ina yin aikin bayan lokaci sosai gaskiya. To shine aikin da muke yi. Amma wurin, wurin aiki fa dayawa za haga basa son aikin bayan lokaci. Basa son shi gaskiya. Ban sani ba ko yana musu wahala. Wani zaka ga idan lokacin tashi ya yi, yan da ka san kaya, yan da ka san yana kan kaya ya dinga ƙorafi, ya dinga ƙorafi da hanshi, ya ɗan ƙara mintuna ka, mintuna ka za ko wani abu. So ni ko ban da wani matsala ina tunda an riga shi. Dama ni babban abin da yafi mun wahala na fita na sa kaya na taso na tafi wurin aikin to shine abin da yafi mun wani wahala. Bawai shi, amma na riga na tafi, to dama na riga na hakura na sa ma raina cewa aiki zanyi, gaskiya to shine.

Menene kake son canza a wurin aiki? To ka san wurin aiki wuri ne da ba naka ba. Wuri ne da ba na mutum ɗaya ba, na mutum biyu ba zai zama dole a cire a yanka, za'a bi a wurin aiki ba. Amma akwai kurakurai da yawa a wurin aiki da za ka ga kana son canzawa. Misali, ka ga kamar a wurin aikina ne yanayin yadda ake duti. To bai mun ba gaskiya. Inda ace ina da dama zan canza yanda ake wannan duti din. Na biyu kuma yanayin yanda ake barin mutaza. Ka ga wani yana shigar ma wani aiki, kai ba dutun ka ba amma in ka zo saboda kai ne "senior" sai ka ga kana ƙoƙarin shiga wannan ba aikinshi ba. To shi ma wannan idan da ina da dama a wurin aiki zan canza gaskiya. To amma me ne? Shi wurin aiki da ba naka ba. Ba kai kake da final, ah, matakin cewa na ƙarke ba. To kaga wurin aiki dole ya zama ina kana kula, kana kuma kiyayewa. Saboda duk abu yanzu ka zo ka yi abu za a ga kamar yi kana so ka yi shiki ko ka ci wani abu. To shine dai abun da zan iya canzawa a wurin aiki inda ace ina da dama. Saboda wurin aiki wuri ne da zaku ga anan kuke cin abinci. Shine dalilin da yasa ake biyan ku albashi. Shine dalilin da yasa ake abubuwa. To ka gani? To kaga wannan abun dole ace ka ɗauke shi da mahimmanci ka ba shi mahimmancin da ta dace wurin aiki. Ka gane? So shine dai inda ace ina da dama a wurin aiki. Abun da zan iya canzawa gaskiya sune waɗannan suna da yawa. Yanayin yadda ake duti da kuma yanayin yadda ake abuwa. Amaka kamar yunifom wurin aikinmu kowa yana sa yunifom shi lafiya. Kowa zai sa khakin shi lafiya. Za ka ga ba wanda yake wasa da khakin sannan kuma wurin aikinmu ka ga wurin aiki da ba a raini. Za ka ga na gaba ba zai taɓa raina, ƙasa ba zai taɓa raina na sama da shi ba gaskiya. Duka wannan ba matsala ba ne. To kawai ɗan gyare gyaren da za a yi a wurin aiki shine inda ace kana ina da dama. Waɗannan canza canza sune ba masu wani yawa ba ne gaskiya. Kawai yanayin duti da kuma yanayin kula. Sannan biyu kuma ambulans ɗin wurin aikinmu ana barin ta ba magani. To kaga shi ma inda ina da dama. To motan jinya ɗinnan yawa ita ce ake ce ma motar jinya. Inda ina da dama motar jinya ba zan bari a bar ta ita ma ba magani ba. Ya kamata a ce koyaushe akwai magani saboda ka ga aikin gaggawa ne take taso mana a wurin aiki.

Wane irin tufafi kake fi so? To ka ga wannan za ka yi juye tambayan nan ka ce wane irin tufafi ka fi so? Duka ɗaya ne. So na fi son tufafi gaskiya wanda zai zama ba masu nauyi ba, ba masu zafi ba kuma. Wasu ne tufafin da na fi so misali, zaga akwai tufafi da zaga suna da nauyi, suna da zafi, ba su da iska to irin wannan tufafin bana son shi. Akwai kuma tufafin da za ka ga suna abun nan. Sannan kuma shi tufafin ka san ya danganta da yanayi. Kaman yanayin sanyi za ka kawo son tufafi mai nauyi, mai kauri saboda ya tare maka sanyi. Akwai kuma tufafi da za ka ga idan ba lokacin sanyi ba da za ka ga lokacin zafi. Shi kuma in ka sa tufafin da ake sawa lokacin sanyi ka sa shi lokacin zafi to shima za ka sha wahala zai zama maka kaman horo ne. To shine tufafi, son tufafi ya danganta da yanayi. Ala yanayin sanyi ne ko yanayin zafi ne sannan kuma ka ga ni nafi son ɗinki. Tufafin mu na gargajiya saboda za ka sa su ka sa hula to za ka ga tufafi ne da mutum ya fi mutunci. To suna ɗaya daga cikin tufafin da na fi kowanne so. Gaskiya ka fi mutunci, ka fi dai abubuwa. So amma shi kuma idan ba na gargajiya bane akwai tufafi da ake sawa da ba na gargajiya ba. To ka ga shi ma lafiya ne. So irin wannan tufafin shi kuma zaka kana jin dadi kana gayuwa da kaudi da su. So su ma duka waɗannan tufafi ne iransu da ake ƙoƙari da kuma son sawa. So da aka ka wannan maganan tufafi magana ne mai dadi. Idan ka ga shi bahaushi yana ma cewa. Tufafin da kake sawa kake yawo da mu'amala da su. To su ne tufafin da ake maka hukunci da su. Ka gane in ka sa tufafi na mutunci manya masu tsada da an yanka tsafaran ba ka girma ana tunanin babban mutum ne. To kome girman ka kuma idan ka sa tufafi wayanda ba manya ba in ka je inda ba a san ka ba to ka za ɗauka mutum da ya gama garai. Ka gane? To shine dai abun da ya shafi nau'in tufafi gaskiya. So tufafi musamman za ka je wurin da ba a san ka ba to ka sa tufafi wanda dai gaskiya za a daraja ka da sauransu da gaskiya shine.

Kana son kallon wata da dare? Eh, gaskiya ina son kallon wata da dare saboda yana sa ni matukar tunani mai kyau. Ko da ina ni kaɗai haka yawanci zaga da dare. Idan dare yayi haka nakan fito bakin daki na sa kujera na ta kallon wata da taurari ina tunane tunane saboda ina son abun matuƙa yana min daɗi, yana sa ni tunani, yana sa ni kuma fahimtar wata yanayin ma rayuwa gaskiya. Idan kuma ba dare bane, dauki ko yanzu da nayi aure na riga na koya ma matana na saba. Ni da matana zamu zauna, mu yi takallan dai sama muna fahimtar juna. To gaskiya ina son kallon wata da dare. Ina son kallon wata da dare tunda har na koya ma matata ma yanzu. To zaka ga idan lokaci ya yi ko da ma ni ban yi ba zaha ga ita ta kira ni, ta zaunar dani tace mu zo mu kalli wata. So duka yana samu tunani, zaga ba hira ba, hayaniya sai ka yi takallan nature, ka yi takallan wata kana jin daɗi kana tunace tunace kana abubuwa dai da suka kamata. To gaskiya ina son kallon wata kuma hakan yana min daɗi. Hakan yana da alfanu game da abun da ya shafi wata gaskiya. So ina son kallon wata da dare gaskiya matuƙa. Allah ya taimake mu kuma, ina son kallon wata sosai saboda ni dai gaskiya yana taimako na kuma yana sa ni tunani. Zaha ga duk idan na kalli wata to da safe gobe in aka kwana to zaka ga abubuwan yana mana, yana mun daɗi gaskiya. Zaka ga abubuwan yana mun daɗi sosai wurin yin. Gobe zaka ga na tashi kai na ba wani tunani, ba wani hayaniya na ba wani abubuwa dai haka dai gaskiya.